Wane kayan marmari kake fi so? Idan muka duba, za mu gan cewa kayan marmari abubuwa ne wanda ya zamantace wa suna da matuƙar amfani musamman a jiki. Kuma idan muka duba a kayan marmari, za mu ga cewa a yankuna daban daban, abin da suka ɗauka a kayan marmari to ya banbance, ya banbance wasu ɓangarori. Musamman idan aka ce wa yi to ana maganan kayan marmari a ɓangaren, a ɓangaren garin Hausa ko kuma wasu ɓangarori a cikin ɓangarorin garin Hausa, abin da ake nufi daban. Kuma wanda ake nufi da ɓangarorin Yoruba da ɓangarorin sa Igbo da wasu ɓangarorin dukka wannan muka lura za mu gan cewa to akwai banbance banbance a wannan ɓangaren nan. To na farko dai idan ana magana akan kayan marmari, ana magana akan kayan itace ne wanda ya zamanto cewa yawancin mutane basa ɗaukan shi a matsayin abinci. To saboda haka kamar wannan abu kenan da ake magana. Na farko ana magana akan kayan itace musamman idan aka zo ɓangarorin kamar mangwaro. Za mu gan cewa shi mangwaro shi yana da ƙwallo a ciki kuma shi ma a mangwaron ya kasu kashi kashi daban daban wanda za mu iya ce yana da yawa ma ya fi kusan ashirin amma bai mafi haka ba. Kunna sai mu zo wajen lemu. Idan muka duba lemu wanda ya zamanto ce wa wannan lemon nan muka duba shi, za mu gan cewa shi ma akwai kala kala. Akwai lemon zaƙi, akwai lemon tsami, akwai lemon taba da sauran kala, sauran kala kalan lemu daban daban. Sai kuma idan muka zo za mu ga akwai guava, za mu ga akwai kankana, eh za mu ga akwai kankana, za mu ga akwai ayaba kuma akwai su abarba, akwai su cashew kuma akwai abubuwa daddama wanda ya zamanto ce wa kayan itace ne. To yawanci mutane basa jin shi a matsayin abinci amma ana ɗaukan shi cewa a wannan kayan marmari ne irin su ko da irin su rake. Su ma suna ɗaya daga cikin kayan marmari. Irin su aya su ma suna ɗaya daga cikin kayan marmari, kwakwa da sauransu. To idan a wasu ɓangarorin kuma su abin da suka ɗauka a matsayin kayan marmari shine lemu ne amma ba irin wanda ya zamantace wa direct daga cikin itace ba. Wannan wanda ya zamantace wa wanda aka matse aka ƙara wasu sinadarai a jiki. Wanda ya zamanto ce wa daga baya shine za'adan da ake sawa a cikin ƙoɗan robobi ko kuma a ce wai ana sashi a cikin kwalabe. Wanda shi ne irin su wanda ake kiran su minerals. To wasu wannan ne su suke kiran kayan marmari. Kamar in aka zo ɓangaren minerals za mu ga akwai Mirinda, akwai, akwai Mountain Dew, akwai Coca Cola, akwai Pepsi, akwai Limca, akwai Tim, akwai Schweppes, akwai Predator, akwai su Jugurt, akwai su idan muka duba su da yawa. Akwai su Limca ɗin kamar yadda na lissafa da sauran kayayyakin marmari daban daban wanda ya zamanto ce wa wannan kayayyakin marmarin nan suna da yawa matuƙa. Kuma idan muka duba, za mu gan cewa a cikin waɗannan kayan marmarin nan kamar su yi wasu Hollandia da nake magana. Akwai su Hollandia, akwai su Tim da sauransu da yawa daban daban.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Eh, shugaban aiki shi ne maigidana wanda ya zamanto cewa mun dadde da shi musamman, ah, tun zan iya ce fiye da shekaru har zuwa sha biyar. Saboda, ah, shugaban aiki mun fara aiki tare da shi ne tun shekarar dubu biyu da takwas muka fara aiki tare har zuwa yanzu. Amma a lokacin da na fara aiki a wajen an kai ni, eh, a matsayin yaron da zai fara koyan aiki a wannan wajen aikin mu wanda ya zamanto cewa shi shugaban da wajen aikin ma ni ban ma san shi ba. Asalin shugaban aiki wanda ni aka kai ni wajensa shi ne suke da dangantaka da babana, dangantakan sanin juna ba dangantakan da ake magana cewa ko bangaren 'yan uwantaka ba. Wanda ya zamanto cewa sani ne ko kuma an ce sani da sabo. To wanda asalin wanda aka kai ni koyan aiki a wajensa shi ya rasu ne a shekarar dubu biyu da goma. Daga nan na ci gaba da wanda muke tare da shi, wanda suke tare da asalin maigidana ko kuma shugaba wanda aka kai ni a wajensa. To a lokacin ne muka ci gaba da aiki da shi. Daga nan muna ta aiki, muna aiki har muka kai shekara dubu biyu da takwas wanda, ah, dubu biyu da sha takwas wanda ya zamanto cewa a daidai lokacin ne na kai shekaru goma da muke tare. To a lokacin ya kawo mun tayin tun da nima ina da saran cewa ina so in samu ƴanci na. To a lokacin da muka yi nasa arai zan je in same shi a wannan rana kuma da ikon Allah a wannan rana ne ya kira ni tunda shi ma yana da ƙudurin shi ma in zama maigidan kai na. To a lokacin ne ya kira ni ya mani bayani cewa duk ranar da na ga dama in ɗauka wanda zai zo ya sallame ni. To a lokacin ne nima na ce to lokaci ya yi. Da ikon Allah daga lokacin cikin nan nima na zama ogan kai na. Daga nan, daga nan muna ta, muna tare muna aiki tare kuma ina muna shago ɗaya da shi har yanzu da sauran waɗanda muka, muke yin aiki tare. To a lokacin nan dadda haka gamunnan har yanzu muna tare a waje ɗaya, muna aiki a waje ɗaya kuma a dai dai gwargwado muna mu'amala mai kyau tare. To a wannan rayuwa dole ne mutaimaki juna. Babu yadda za a ce mutum kai kaɗai ne za ka yi rayuwa. Irin wannan rayuwa ba zai yiwu ba har wasu suke tunanin ma ni ɗan uwansa ne na jini ko kuma in ce wasu suna tunanin yaron mu ɗaya kuma ni yaran mu ba ɗaya ba. To ni bayerabe shi bakatafe ko kuma in ce shi kanje ake kiran yaran su. To haka de muke ta mu'amala. Ni musulmi ne shi kuma kirista. Haka kuma muna tare muna zamantakkewa har yanzu muna cikin shekara ta goma sha bakwai. Al'amarin rayuwa kenan wanda ya zamanto cewa babu wanda ya san gobe. To haka rayuwa yake.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh, idan muka duba za mu gan cewa shi wannan gashi abu ne wanda zaman to ce wa, wasu gado ne a wajensu na samun gashi masu yawa, wasu kuma a wajensu basa samun gashi masu yawa. To idan muka duba za mu ga cewa kamar a yadda wasu suke kamar ko da an ce a ɓangaren nawa zan iya maganan ce wa ina da ɗan gashi da ɗan daidai gurgudu. To a, a ɓangaren gashi, a gashi abu ne wanda zaman to ce wa yana da kyau mutum ya dinga kula da shi. Saboda idan mutum baya kula da shi za a iya samun matsala da mutum zai iya dangayin wari wanda zaman toce wa shine sanadiyan da ya sa jikin wasu yake yin wari a irin yanzu, musamman idan ana cikin zafi. To waɗanda basu da gashi a jiki su suna ɗan samun sauki sauki amma masu gashi a jiki musamman idan aka fara a magana akan gashin mara, ana magana akan gashin hammata kafin a dinga magana akan gashin kai da gashin ƙafafuwa. Amma wanda aka fi damuwa da shi shine gashin kai, gashin hammata da gashin gaba, da gashin gaba. To idan muka duba za mu gan cewa wannan za mu gan cewa wannan gashin musamman na kai to yana da kyau mutum ya kula da shi in ba haka ba za a iya samun ƙuraje sosai. To kamar yadda muka sanne cewa kamar mu a ɓangaren mu na maza idan mutum ya je aski wajen da ake yin aski ana ma mutane aski da dama wanda zaman toce wa akwai wasu ma ba'a maganawa yanda abubuwa suke. Saboda wasu a garin yin aski wasu za a ji masu ciwo basu yanayin irin abun da yake cikin wannan clipper ba ko kuma a kan shi zai iya zama ko yana kama da wani cuta wanda zaman to ce wa idan wannan clipper nan ya taɓa in aka je aka yi ma wani aski za a iya samun wannan matsalan. To haka zalika idan aka duba za a iya ganin cewa a idan aka duba wannan ɓangaren za a gan cewa ya kamata ace a duk lokacin da mutum yake so ya yi aski to ya kamata mutum ya tabbata cewa an kula mai da an Ya kamata a ce wai ya kamata, ya kamata a ce wai a wannan ɓangaren nan a mutum ya, mutum mutum ya tabbatar cewa an kula da shi idan aka kula da clipper kafin za a ma mutum aski. Musamman ma ya kamata a ce wai kusan kowa da kowa yana da clipper da zai dinga amfani da shi saboda tsaro indai naka ne tohda ɗan saki saki da clipper da abin man da ake shafawa da da dustan da za a ke amfani da shi. Dukka idan sun so samu ne ya kamata a ce mutum yana da shi. Ya kamata a ce wai mutum yana da shi. To saboda haka yana yana da kyau ya zaman toh ce wa a dinga lura da waɗannan abubuwan nan. Haka ma idan mutum ya zo ɓangaren cewa yana so ya yi aski hammata, sai ma ya kamata mutum ya samu clipper. Duk da ni a ɓangaren nawa ina amfani da, ina amfani da sheving stick ne. Kuma wannan shevestake ɗin tun kafin saba da shi indai na yi aski da shi yana jawo min ƙuraje na hammata. Wani lokaci ma har gashin gaba da shi nake yi kafin in fara yi da shi dai ba da scissors ne nake yi. Wanda na siya scissors na musamman don in dinga aske wannan gashin hammata nan ko kuma gashin gaba da gashin ƙirji. Saboda idan gashin yawa zai dinga yin wari ne sosai.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh, idan muka duba za mu gan cewa shi wannan tsintsiya tun daga farkon yanda ake haɗa shi, za mu gan cewa yana da matuƙar mahimmanci mutum ma ya masan ma ya ake haɗa shi don mutum ya san irin abun da zai dinga amfani da shi. To shi wannan tsintsiya idan muka duba, za mu gan cewa ana samun shi ne daga ganyen kwakwa. Wannan ganyen kwakwa idan aka same shi akwai yanda za a je a yanyanko shi. Idan aka yanyanko shi tukuna akwai mutanen da ya zaman to cewa shi aikinsu ne kuma sun ƙware a ɓangaren da ya zaman to cewa yanda ake tsara wannan harkan tsintsin yan. To a irin wannan lokacin nan idan aka samu za a gan cewa za a je idan aka samu za a tattara su, za a yanyanka da yawa saboda kafin a samu wanda zai yi tsintsiya guda ɗaya zai iya ɗaukan lokaci sosai. To shi ya sa suke samu su tara waɗannan ganyoyin nan da yawa. Ta yadda wannan lokacin ba wai wasu suna sashi ba ne ya bushe sosai saboda su samu su cire shi ba tare da yana karyewa ba. To waɗannan da suka ƙware a wajen idan lokaci ya yi da suke so su yi amfani da shi, akwai yanda suke rarrabawa. Tukuna sai hakan ya zo ya bada wannan tsintsiyan nan. Idan ya bada wannan tsintsiyan nan akwai iya tsawo tsawo yanda suke jera shi. Idan suka jejjera suka jera yanda ya kamata, tukuna za su zo su fara rarraba shi a daidai yanayin girman da suke so su raba saboda yanayin yanda mutane suke da ƙarfin siyan wannan tsintsiya. Wannan shi ne ake kiranshi da tsintsiyan kwakwa. To banda wannan akwai tsintsiya wanda ya zaman to cewa, ah, shi ne ake kiranshi tsintsiya mai laushi. Shi kusan wannan ma akwai wasu ciyayi ne ina gani kamar akwai wasu ciyayi ne wanda ya zaman to cewa. Ah, a jikin waɗannan ciyayi ne ake samun wannan tsintsiyan, tsintsiyan laushi wanda ake kiranshi mai laushi, tsintsiya mai laushi. Wancan kuma za a kira shi tsintsiyan kwakwa ko kuma tsintsiyan zabori. Tukuna a lokacin nan, ah, mun riga mun yi magana a kan wannan ɓangarorin guda biyun nan. Tukuna shi sai mu zo ɓangaren wannan irin tsintsiya na roba wanda ake yin shara da shi. Amma idan muka duba duka waɗannan tsintsiyan waɗanda ake amfani da su, musamman zan iya ce, ah, akwai wasu wanda ya zaman to cewa suna da daɗin amfani a wasu wurare. Musamman idan aka zo ɓangaren tsintsiyan kwakwa. Wannan tsintsiyan kwakwa yana da daɗin share wajen da ya zaman to cewa yana da ɗan ƙarfi. Yauwa wajen da musamman a ce irin kamar cikin gida. To shi wannan ɓangaren tsintsiyan zabori yana da daɗi a ɓangaren misali a cekan siminti indai nan ne mutum zai share. Amma idan aka zo ɓangaren, ah, tsintsiya mai laushi to shi yana da daɗin sharan kan tiles. Zai, zai share saboda me? Shi yana da laushi har duka waɗannan ramuka ramukan nan da datti da yake wajen zai fitar da shi. Tukuna idan ya fitar da shi, haka ma idan ana so a yi shara na kan carpet to shi ma yawanci za ka gan cewa ana amfani da tsintsiya mai laushi ne kafin a zo a yi wannan tsintsiyan roban nan wanda ya zaman tucewa. Shi ne yawanci yanzun ake amfani da shi saboda jama'a da yawa yanzu sun riga sun waye.

Wanne irin miya kake fi so? Eh gaskiya ni a ɓangarena ina son miya kala kala. Amma a cikin waɗannan miyan da nake so, na farko shine miyan agushi. Saboda wannan miyan agushin nan ɗayan da ake yin shi gaskiya ya sa ina son shi sosai. Shi ne miya na wanda ya zaman to cewa na gaba gaba wanda nake so sosai. Saboda idan a yi samu wanda ya iya wannan miyan agushin nan sosai, yanda yake ɗanɗanon ɗinkule wannan kaɗan kaɗan, wannan asami ko asami nama ko kuma asami kifi busasshe ko kuma asami, ah, kifi ɗanye ko irin wanda aka soya aka sa ko kuma a sa wanda ba'a soya ba. A sa musamman idan aka yi ma amfani da ruwan nama ko kuma ruwan wannan kifin nan, sai a samu manja a fara soya shi. Idan aka fara soya shi tukuna sai a zo a ɗan zuba ruwa amma soyawan ana soya shi ne a cikin ko kuma an ce ana soya shi ne da manja. Idan aka soya shi tukuna in ya kai ya soyu, yanda idan mutum ya ci ba zai ringa jin yanayin cewa kamar abu bai nuna ba a bakin shi ko kuma ya ringa yi kamar zai sa mutum amai. To awa irin wannan lokacin nan har lokacin da ake sa mai ruwa, idan aka sa mai ruwa ɗan didiriɗi ruwan da ake so yanayin yawan shi ko kuma yanayin shi agushin da yanayin shi ne ke dangance yanayin ruwan da za a sa. Musamman idan ya zama toh cewa ana so a sa ganye. To idan aka sa ganye a ciki tukuna indai ya riga ya soyu aka sa ruwa ya ɗan yar dahu aka zuba ko ganye ko alayyahu ko ugu idan aka zuba shi a ciki. To a irin wannan lokacin nan ana gama zubawa toh za a bari ya ɗan ƙaru nuna tukuna sai a sauke shi. To nawan nan ɓangaren agushi ke nan. Idan muka zo ɓangaren alayyahu, toh shi ne miya na na biyu wanda ya za man to cewa wanda na fi so a cikin waɗannan miyan nan. Kuma shi ma kamar yadda na yi bayanin wannan, mu a ɓangaren mu a yanda muke yin miya a alayyahu, muna ɗan dafa alayyahun ne saboda ya ɗan yi laushi. Idan muka sa ruwan miya muka ɗora shi a wuta aka sa kome da kome da ya kamata kamar su mage gishiri, manja aka zuba kome da kome da tarugu da albasa wanda aka niƙa. To idan aka zuba za a tabbatar da cewa ya riga ya soyu. Idan ya soyu tukuna sai a zuba ruwa ɗan didiriɗi wanda ake so. Tukuna shi wannan alayyahun nan za a ɗan dafa shi. Idan aka ɗan dafa shi tukuna sai a zo a ɗan yanya za a yanyanka shi yayi ƙanana. Idan wannan miyan ya riga ya soyu tukuna sai a zuba shi a cikin wannan ruwan miyan nan wanda aka riga aka dafa. Daga nan sai an aka zuba shi duk wannan kifin da za a sa ko nama za a riga an sa shi ma ya dahu sosai. Ana zuba shi zuwa ɗayan mintuna, mintuna uku zuwa biyar. To a lokacin nan ya riga ya dahu ya isa ci tukuna sai a sauke shi. Idan aka sauke shi tukuna, harkan an gama da shi ke nan. To daga nan kuma sai kuma miyan ayoyo. Miyar ayoyo shi ma miya ne wanda zan mutu cewa ina so amma ina son shi ne sosai a sanadiyan shi a sanadiyan za a ce za a sa jami'a. Idan aka sa jan miya da nama shi ne ke sa in so shi sosai. Saboda yanayin yanda yake da wannan daɗin nan. To batun wannan miya toh sai dai irin miya miya wanda zan mutu cewa, ah, shi ma ba a rasa ba musamman miyan ogbono. Shi ma ina son wannan miyan nan matuƙa sosai sosai.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Eh, hutu fa a wajen aiki musamman idan muka duba, za mu gan cewa a anan ɓangaren Najeriya musamman idan aka ce wai irin ɓangaren da ya zamantoce wa ya shafi irin kaman kudancin Najeriya. To, idan muka lura za mu gan cewa su ranan Lahadi ne suka ɗauka a ranan hutu na aiki saboda yanda suke zuwa wajen bautansu wanda ake kira da coci. To, haka zalika a irin wannan yankunan namu akwai wasu wanda ya zamantoce wa su ba su damu da wannan kiran ce wa. Su, ah, sun damu da a ranan Lahadi ne saboda ranan Lahadi ne su suke samun lokacin da su suke yin bautan nasu. A irin wannan yanki nam, to musamman in aka ce irin kaman Kaduna, to nan Kaduna ana ɗan samun sauƙi saboda wasu, ah, ranan Lahadi ba sua zuwa wajen aiki. Kuma ya dangance irin wannan aikin da mutun yake yi. Shi ne zai iya cewa ranan Lahadi yana ɗaya daga cikin ranakun da shi ba zai je wajen aiki ba. Idan muka duba kaman irin masu sai da kaya da irin kayan sawa da na wasu abubuwa, to ranan Lahadi waɗannan ba sa iya zaman gida saboda a lokacin ne idan ya zamantoce wa su Kiristannan suna so su siya abubuwa. To, a ranan Lahadi ne in suka taso daga coci ko wani yana da abun da zai siya to yawanci za a gan cewa ranan Lahadi suna barin shi zuwa ran Lahadi ne saboda a lokacin ne ranan ba za su je wajen aiki ba. Shi ne ke suke samun dama su je suma su ɗan siya abubuwan da za su siya wasu ma suna siyan abun da za su yi amfani da shi. Irin wanda za a ce zuwa wannan satin nan ya ƙare. Wasu ranan Lahadi ne kawai suke da shi da suke da samun lokacin da za su je su yi waɗannan siyayyan nan. To, idan mukan duba irin waɗannan, to dole a musu uzuri saboda yanayin aiki. Wasu in suka yi aiki tun daga ranan Litinin zuwa ranan Juma'a ba sa yin, ba sa zuwa aiki ranan Asabar da Lahadi. Wasu kuma ranar Lahadi ne kawai. Wasu kuma su kansu ba su da rana. Ko wase in kuma kiwase kaza. To, duk waɗanda suke da matsala a kan irin wannan yanayin nan, to ya kamata ya zamantuce wa kaman yanda nake magana cewa a ranan Litinin yawancin mutane suna wajen aiki. Ko da ace waɗanda suke yi aikin kamfani ko ranan-- ko masu aiki a banki to suna aiki ne daga ranan Juma'a-- ranan Litinin zuwa ranan Juma'a. To, a wasu ɓangarori za mu gan cewa a ranan Juma'a akwai ɓangarorin da ya zamantocewa Musulmai ma ba sa zuwa wajen aiki saboda wasu suna gida. In suna gida ba sua fita da sauri sai irin kusan lokacin Salla yayi in suka fita za su je su yi Sallah. In su yi Sallah wasu daga nan sukan shiga kasuwa wasu kuma daga nan gida ne suke dawowa saboda su ma sun ɗauke ranan Juma'a a matsayin ranan hutunsu. To, idan muka duba ko mu a irin ɓangarorin namu, mu ranan Litinin zuwa ranan Asabar mu muna zuwa wajen aiki amma ranan Lahadi yawanci ba a zuwa wajen aiki saboda du wanda yaje wajen aiki to da wuya a ce wai ba wai wani aiki ne ya kai shi ba a ce kawai a je hutu. Sai dai irin illa wanda suke kusakusa da wajen. To, shi ya sa dole a yi la'akari da ɓangarorin da ya zamantoce wa mutun yana amfani da su ko kuma yanda mutun yake kula da irin wannan al'amari. To, kowa da kowa ya danganci yanda yake yi wanda ya zamantoce wa wannan ba wani matsala ba ne tunda wannan ba a tilasta kowa cewa ga yanda zai gudanar da wannan hutun ba.

Yaya kake ajiye kuɗi? Kamar yadda muka sani cewa shi kuɗi wani abu ne wanda ya zamantoce wa abun da yake da muhimmanci a cikin al'umma. Kuma ba abun da ya kamata ace mutum yana yin wasa da shi bane. Musamman idan aka ce to wannan kuɗi ne lallai indai ya kasance cewa kuɗin da kake da shi, wanda kai ne ka je ka yi aikatau, ka yi aiki, ka sha wahala ka same su. To gaskiya yana ya fi muhimmanci a wajen mutum kuma mutum ya fi adana shi kuma mutum ya fi kula da shi. Saboda a lokacin da idan wannan kuɗin yake yana tattare da mutum, dadda za a iya samun cewa kashi biyu a cikin ɗari su ne suke kashe kuɗi a banza. A yanda suka same su haka ne suke, suke kashewa. To kuɗi ba abun da ya kamata ace mutum ya dinga wasa da shi bane. Yana da kyau ace mutum shi ma yana samun kuɗi yana yin ajiya. Kuma kamar yadda muka sani cewa a wannan zamani mu muna zamanin da ya zamantoce wa muna da na'urori ko kuma zan ce muna da hanyoyi da dama wanda ya zamantoce wa mutum zai iya ajiye kuɗi wanda ya zamantoce wa hankalin shi zai kwanta. Kuma yanzu a yanda yake idan muka duba su ne wanda muke kira bankuna. Kuma wannan bankunan a yanzu za mu gan cewa bankunan nan suna da yawa sosai. Musamman tsawon jama'ar suke amfani da su. Mutane suna ƙara yawa wanda za a iya samun cewa mutum ɗaya za a gan shi da wajen ajiyan kuɗi wanda ake kiranshi account da bankuna daga ɗaya, biyu, uku wani ma yana da, ah wajajen ajiye kuɗi kuɗaɗe a bankuna da suka kai aƙalla kimanin guda goma. To koda a bangarena ni kaina dukdabawai ina da kuɗi bane sosai. Amma ina tunanin ina da wajen ajiye kuɗi na banki aƙalla kaman guda huɗu. Idan muka duba na farko wanda na fara amfani da shi shine GTBank. Daga GTBank tukuna daga baya shine na buɗe Zenith Bank, daga baya na buɗe Ecobank, daga baya kuma na je na buɗe Keystone tukuna na buɗe Union Bank. Ga kuma Opay wanda ya zamantoce wa shi ne wanda ya fi dukansu sauƙin amfani. Dukda a da ni bawaina yadda da Opay bane. Amma saboda yanayin yadda zamani ya juya kuma yanayin yadda abubuwa suke tafiya, yawancin mutane sun koma suna amfani da shi. Idan mutum ya ɗan yi masanyan ah ayyuka da mutum ko kuma idan ya zamantace wa mutum ya siya ko kuma siyayya ya faru tsakanin mutane biyu, idan muka lura za mu gan cewa yawancin mutane yanzu Opay ne suke amfani da shi. Saboda dalili kamar haka. Idan muka duba za mu gan cewa a harkar ah business ko kuma a harkar sana'oi za mu gan cewa shi ne wanda yafi sauƙi. Idan mutum ya tura kuɗi zai yi wuya ace a daidai wannan lokacin da mutum ya tura bashi gama. Kuma shi yanda aka tsara shi abin mai tsari ne mai kyau wanda ya zamantoce wa wannan tsarin zai sa ba za a cika samun matsaloli ba. Dadda irin shi ma sun ɗan yi yawa a wannan zamani. Idan muka duba akwai Opay wanda ya zamantoce wa kusan shine na farkon da ya fito a lokacin corona ko kuma in ce kafin corona. Kuma daga wannan Opay ɗin nan ga Money Point. Daga Money Point sai kuma muna da wasu wanda ya zamantace wa su ma suna nan kamar Opay ne. Amma yanzu a irin wannan zamani zai yi wuya a gan wanda ma bashi da Opay ɗin saboda sauƙin harka ko kuma sauƙin al'amari.

Wane irin burodi kake fi so? Ai kamar yadda muka sani cewa a yanda abubuwa suke tafiya yanzu, yawancin za a iya yin wuya a cewa an samu wasu gidajen da ya zamanto ce wa ba a cin burodi. Burodi akwai wanda ya zamantace wa da wuya a wuni ɗaya ba su ci burodi ba. Akwai waɗanda ya zamantace wa ma za su iya cin burodi sau uku a rana. Su ci da safe, su ci da rana, su ci da daddare. Amma kamar idan na duba kamar ni aƙalla wani lokaci zan iya yin wata biyu ma ba ma ci burodin ba saboda ni biredin ma bai dame ba. Akwai lokacin da ya zamantace wa idan na ci biredin ma, irin na ci shi a kai a kai kamar sau biyu ko kuma sau uku. To wannan zan dangaji ko ba ma biredi kaɗai ba ma da burodi da shayi ma idan na ce ina so in sha burodi da shayi a irin a jere haka a irin sau a jere kaman sau uku a jere ko sau huɗu a jere. To ni zai iya kuma mun ma kama a ce ma ina son yi amai saboda a yanzun gaskiya ba wai ina na ci ƙasan wannan burodin ba ne. Duk da yanayin yanda abubuwa suke ko kuma an ce ko lokacin da na ci wannan biredin ma na ƙarshe ba wai na so a ce wai ina so a ci. Ba wai ina so a ce ina son ci wannan buredin ba ne. Kawai dai tadai kama ne kawai saboda na dawo da latti na san zan dawo da latti shi ya sa na siyo shi a, a hanya saboda na san ba zan iya zuwa in samu irin abincin da nake so ba saboda dare yayi. To shine dalilin da ya sa na saya wannan buredin nan kuma na ci buredin na sha shayin. To yana da matuƙar mahimmanci a mutum ya gane ce wa kowa yana da zaɓi ko da a wajen me buredi ne. Idan ya zamanto ce wa, a in ya zamantace wa a yadda abubuwa suke za mingan cewa irin wannan al'amari na buredi ba kowa ne yake son buredin ba. Kuma gaskiya ni ba wai ina son buredi ba ne. Inda idan tani ne ma masu buredi ma ba za su iya kasuwa ba saboda yanayi na amma saboda yadda Allah ya halacci rayuwa kuma da yadda Allah ya tsara rayuwa gaba ɗaya in muka lura za mu gane cewa yanayin da Allah ya tsara abubuwa to Allah ya yi shi yanda ya kamata ne. To kamar yadda abubuwa suke kasancewa yanzun a ɓangaren a wanda ake maganance wa to maganar buredi yanzun. To ni kai na indai aka zo wannan harkar. To sai dai a ce wai wasu dai suna son wannan buredin nan amma ba ni ba. Amma a cikin wannan buredin da wanda za a ce wai wanda na fi so duk da bawai ina son cin buredi ba ne sosai. To za a gane cewa a idan aka duba fannin cewa yadda ake yin wannan buredin ko kuma in ce daga inda ake samu wannan abun da ake amfani da shi a yi, a yi wannan abokin da shi. To shi buredi dai Allah ne zai iya taimakon mutum a irin wannan sana'ar. Inda mutane suna, suna sha'awan buredi sosai yanzu kuma mutane suna cin buredi musamman yanzu idan muka shiga lokacin azumi wanda zamanto cewa da asuba ne suke tafiya. To kuma wannan dole a duba yanayin shi ni a ɓangarena ina son Fantasia. Daga Fantasia ina son Swiss kuma dukansu ni na fi son wanda zamanto cewa an riga an yanka shi. Duk da wannan ni a wajena ya ma fi mun daɗi. Daga nan kuma damuwana shine zamanto cewa a cikin wannan al'amari kowa ya samu abin da yake so.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh tabbas, ina raba wajen da nake a yanar gizo saboda shi wannan yanar gizon a yanayin yanda nake amfani da shi ko kuma in ce yanayin abubuwan da nake amfani da su, a na wanda ya shafi ɓangaren yanar gizo ya ƙunshi daga wanda zan ce wannan Facebook, daga nan zan yi magana akan WhatsApp, daga nan zan yi magana akan Twitter, daga nan zan yi magana a musamman idan ina so in yi bayani akan waɗanda suka fi amfana na ko kuma waɗanda na fi amfani da su. Musamman ina amfani da Facebook shine wanda na fi amfani da shi daga shi ne shi kuma WhatsApp. To, idan muka duba, a shi duka waɗannan a yanayin hanyar sa-sa-sadarwa dinnan, wa'annan hanyar sadarwan suna da mahimmanci sosai saboda abubuwan da nake samu a ɓangaren waɗannan musamman guda biyun nan ko kuma in ce musamman guda uku saboda da Facebook, da WhatsApp, da Telegram. To su waɗannan wazaje kusan kowane lokaci ina shiga in bibbiya, in gani ya abubuwan suke buɗana saboda a yanayin dukansu zan iya buɗe su a lokaci ina buɗe su ko wanne idan ya kai lokacin da nake so in yi amfani da shi, sai dai kawai in shiga in yi amfani da shi a daidai lokacin da nake bukatan shi. To haka ma, kamar irin kowannan a yanar gizon da nake amfani da shi na ɓangaren Silasho da nake magana dinnan. To idan muka duba za mu gan ce wa abune wanda yake da tasiri, wanda yake da mahimmanci idan muka duba, muka duba yanayin yanda abubuwan suke kasancewa. To yanzu a daga wannan ɓangare a akwai abubuwa da dama waɗanda nake yi, waɗanda na ɗauka lokaci ina yin su da data na, da caji na, da lokaci na da kana yi amfani da shi wa jen samar da abun da nake so. Amma har yanzu zan iya ce wa to ai babu komai. Kamun, kamar yadda muka sani cewa waɗannan ƙafafun sadarwa ɗinnan suna da mahimmanci. Na zo na yi amfani da Ari Wallet wanda na yi wahala sosai a wannan ɓangaren nan don ingancewa. Na cimma buri in da nake so amma yanayin abubuwan da suka zo faru, tunda akwai abun da ya kamata a ce wai na adana wanda a gaskiya a ina gamantuwa ne ya sa ban adana shi ba ko kuma dai wani abu ne wanda ya zaman to ce wa ya ɗauke mun hankali wanda ya sa duka wahalan da na sha wajen tara abun da zai mun amfani ko da a ce wai ba yanzu ba ko da a ce ina so in saida ne. To ni na tabbata cewa wannan abun zai mun amfani amma har yanzu haka zan iya ce ya bi iska saboda ba zan iya dawo da abun da na yi amfani da shi ba.